Kasuwa da zaren ƙarfe takwas tara ta yi to lallai duk abin da muke mun riga mun shirya, sai muyi hanya mu nemi har mu tafi kawai abin da muke lokacin.

Ah wannan shine ake ce ma, lallai na kasan ce me wannan kuwa sosai saboda shima wannan wani abun nan ne, abun nan wanda ba kowa yake da shi ba, wani fasaha ne wanda ba kowa yake da shi ba. To sasanta rikici a tsakanin ma'aikata da warware matsaloli babban abu ne.

Nakan samu wanda ya fi na yi, wanda ya daɗe a kan abun, sannan kuma na dage na lai-lai ya koya mun sannan kuma ni mai koya in mai da hankali. In ga har na iya, ko da haka ke ɗauke ni tsawon lokaci ne. Wannan shi ne nake bi gurin koyon sabon wata fasaha a rayuwana ko na karatu ko na sana'a.

Mukan gabatar da rahoto a lokaci lokaci musamman ga masu gidanmu waƙunan aiki. Ahhh, mutun idan sati ya zagayi ranar litinin kuwa ya kamata ya je gabatar da abubuwa da suka faru na cigaba haka da sauran su sannan kuma rahoto. Eh, mukan gabatar da rahoto haka ga zalika kamar jami'an tsaro gama da wani abu da ke faruwa a unguwarmu wanda ba mu gane ba.

Gaskiya anan muna da abubuwa daban-daban, abun da ya danganci bi ju, five alive, da sauran su. Muna da yogurt daban daban to amma na fi son yogurt mai sanyi. Abubuwan sha gaskiya na fi son wannan. Daga shi sai abunda ya dan ganci Fanta ina son su sosai, sosai.

Eh gaskiya ana gudu. Hausa na san abinci mai yaji sosai kamar yadda lokacin, saboda wani lokacin baya ji sai naci abincin yana so ya yi tayamin da hankali haka. Amma in na sa yaji sai inji komai ya dai dai ta sosai sosai.

Eh ina iya duba lambar QR code ta yin amfani da waya ta hanya amfani da wata waya sai in haɗa ta da wannan yakan bani dama an samu na yi ta wannan hanyar ne ka.

Eh tabbas na iya jifa dutse nesa daga niyya musamman inyana kan dutse haka ko wani tsauni haka a cikin daji. To ina iya jefa dutse nesa nesa sosai.

A'a gaskiya ba na amfani da shi duk maganar da zan yi ta hanyar wannan manhaja murya na ne ba tare da na sa wani abu da zai itacen murya ko wani abu ba, ba na amfani da shi gaskiya.

Eh, adda abunda ya haɗani da gishiri gaskiya, ni ba mutum bane wanda yake mu'amala da shi sosai. Amma abunda ya danganci zaƙi zaƙin dai to na fi son shi gaskiya. Amma gishiri kan, ban cika son gishiri ba. Hmm.

Ai, a maganar tsarkake gida. So wani lokacin in da ruwa ko ruwan sama hakan nan to in ya sauka za ka kuma ya tafi gida. Kirin ya yi noman gida ya yi fes fes, ba wani datti. To kuma hakan nan ma muka samu ruwa da abin shara da mofa, mu share gidan yadda yaka mata.

Abun da ya danganci a makullai da za mu dawo haka da a gurin aiki akwai wani yiya a ƙusa da yake sakale a bakin ƙofan ɗakin waƙa. Wannan abin da ake ɗan rataye kaya, tumakan ajjiye kiyayyen mu a kusa saboda kada ka zo ya ɓace kana nema.

Eh, lallai kam na kan raba ayuka ga wasu musamman yayin da wayanan ayuka suka mun yawa. Nakan samu mataimaka su mana, ba su sai kowa ya kama inda ya kamata saboda a samu a gama a cikin lokaci.

A gaskiya zafi kam ina abu ne ya danganci. Zafi yana bani wahala sosai toh na kan samu a fanka na sama ko na ƙasa ko kuma a buɗe tagogi a samu iska.

A ya danganta. Maganar shawara idan aka bukace ni na raini kofa ta a wurin da suke kusan ko da yaushe. A ka bukace ni bada shawara to na kan bada shawara akan abunda zai kawo ci gaba a ma'aikata hakan nan.

Mafi kyawun shana sha'anin jagoranci, koyaushe sai ka kasance mai jajircewa sannan da yin magana guda daya. Wannan shi zai ba dama mutane su a abunnan kasa mabiya su su din ka yarda da abubuwan da ka kawo musu. To to dole sai ka zai kasance ba kowa za ka amince da shi ba.

Rigebita muna ba da shi ga masu bukata saboda a yayin da abinci ya ishemu ba mu cika zagewa dole sai mun ci ba. Akwai ma buƙata haka nan almajirai da sauransu mu kan ba su ba tare da an je an zubar da shi ba.

Lalle na kan sa alama application aah saboda in samu akwai abin da lalle sai na samu alama wanda zai tunatar dani lokacin amfani da shi ya yi. To nakan kunna wannan shi aah a sanarwa.

Lallai na ji daɗin wanan tambayan. Ni mutum ne lalle-lalle wanda nike da burin da na bada kyauta, har mutum yayi farin ciki ko na mai kyautan da zai canza mashi rayuwa. Shi ma ya fita daga wani hali mara daɗi haka na rayuwa. Lallai ina so lalle a rayuwa naga ina bada irin wannan kyaututtuka haka kyauta mai kyau. Wanda zai abin da ya shafi maza da mata, lallai ina so na ga na bada wannan kyauta. Abin da ya danganci kuɗi ko jari da sauransu. Gaskiya na ƙan, ni mutum ne mai son bada kyauta sosai. Musamman kyauta da zai canza ma mutum rayuwa hakan ne ya samu sauki a rayuwar shi.

A ba shakka lallai nakan sanya abin da ya danganci a zinatarwa, a domin a ayyuka. Lallai kam nakan sakawa saboda a komai a tsari saboda kada lokaci ya ƙure ba tare da ka cimma wani abu ba rana.

Lallai nakan duba kalanda kullum saboda in san a wane wata muke kuma yau rana, kwanan watan nawa saboda mutum ya kasance yana amfana da lokacin shi yanda ya kamata.

Gaskiy nafi son wasa abin da ya danganci a ƙwallon kwando da abun da ya danganci ƙwallon ƙafa ma duk ina son irin wannan wasannin sosai.

Ya'yan itace, abin da ya danganci 'yan itace, na fi son a, abin da ya danganci 'yan inabi, kankana da abarba aka lanto. Ina son waɗannan da ayaba duk ina son su sosai waɗannan cikin 'yan itace ko inabi duka da tuffa.

Sau biyu. Idan dai sau biyu nakan yi, na kan goge haƙora na abin da ya danganci safiya idan na tashi daga bacci to na kan goge haƙora da kuma da yamma bayan kafin na kwanta bacci. To duka wannan lokaci ne wanda nake amfani da shi wurin goge bakin.

Na fi amfani da manhaja na WhatsApp, aa ko aa iya abun na abu ne danganci aa Messenger.

Kasuwa ko da yaushe, don yanzu ma da haka nake magana da ku na shirya, ina son shirye-shirye in fita kasuwa. Amma kasuwa abu ne daya dan ganci. A sati Lahadi, to yakai dai na kan leƙa kasuwa domin siye-saye da wasu sauran abubuwa ha kan nan yanzu, da ha kan nan ma zanje kasuwa.

Nakan yi a abun da ya danganci timetable in shirya abubuwan da suka kamata masu muhimmanci a daga farko farko wanda nake so a cikin sati na gani a kammala su. To lalle nakan tsara abubuwan da suka kasance su ne a farko farko cikin jerin da za'a rubuta.

A'a nakan iya tafiya da ƙafa ta zuwa guri me nisa, musamman a indai gari ba a rana hakan nan. Ba yanayin da ake ciki ba, ba na zafi bane ko na rana. To in dai ka ana ɗan iska da sanyi sanyi to nakan tafiya mai nisa da ƙafa ba tare da na gajiya ba.

Cajin waya. Abune idan gan cajin waya idan sanda caji na ya ƙare, eh to sannan kuma dare, da dare haka nakan sa wayar caji sai in kwanta a bacci. Dare nakan, nakan, nakan fi caji waya na da daddare.

A nawa a bokiti muke nawa da bokiti sosai wanda makanyi ajiyan ruwa da sauran kayan amfani hakan nan, dan aƙalla za su kai guda biyar.

Abun da ya danganci harkar sadarwa daga ofis zuwa ofis, akwai wayoyi wanda ake za'a ba. Sai kana zaune za ka kira maigidanka ko abokin aikinka, ku tattuna kan wata matsala. To lallai muna da akwai wannan abubuwa a guraren.

Ya danganta da yanda aka shirya aka yi, ah ya danganta da yanda akai alkawari. To inda wuri ne na kan yi ƙoƙari, na ga na je ko na yi wani abu da wuri. Haka nan daga baya baya ne duka dai yadda ya kamata amma dai zuwa da wuri na fi zuwa wurare da wurin gaskiya. Na fi halartan wurare da wuri.

Eh ba sosai ba, ba sosai ba gaskiya saboda ban cika ma amana da ruwan sanyi sosai ba saboda matsalar abin da ya daggaci ciwon sanyi mura, haka da sauran ciwuka na sanyi, sunaɗin fusar ruwa madi da ciki, inda baiyi sanyi sosai ba.

Wani lokaci na fi kwana a gado amma wasu lokutan kuma nakan sakko kasa in kwanta saboda yanayin jiki kada ya saba kullum a kan gado. In kana ɗan kwana a ƙasa, to jikinka za ka ɗan rage wasu abubuwa na jiki, haka nan jikinka zai yi ƙarfi.

Takalma na da saiti a abin da ya danganci ƙafa uku a kan nan. Takalma abin da ya danganci ƙafa uku nakan, nakan ina da takalma. Aa, sun ishe ni a kan nan gida.

A kafofin watsa labarai bayan gidan jaridu, to abun da ya yi zanganci a kafofin watsa labarai na zamani na kan yi amfani da Facebook, Twitter da, da, da Instagram.

Umm, ni ina kallon taurari da daddare gaskiya sosai. Domi suna da ƙayatarwa sosai. Kana kallon taurari na dare sosai akwai daɗi.

Wancan, a na kusan tufafi maranawi, maranawi. Maranawi haka ne. Amma akwai tufafi nawi sosai da akai kantagora mususai.

Lallai duk takaddun, takaddun, ah, aiki akwai guri. Ina da, ah, wannan wardrobe a ɗaki wanda drawer wanda mukan ajiye takardu masu muhimmanci a gurare daban daban. Ta inda in ka zo za ka nema ka san inda suke ko za ka ɗauka.

Na fi son miyan abun da dinga ci miyan ganye haka, shuwaka alaiyahu da miyan zogale. Na fi son su sai saboda ƙara lafiya da inganta abubuwa na jikin na a da.

Eh waya tana daidaita haske akwai kuma kurar da za ka hau, za ka buɗe ka rage ko ka ƙara. A ba tare da ita ba waya ba ce wadda ita kanta za ta daidaita, sai dai kumanni da ke nan za rage ko in ƙara.

Ba kasafai na ci, ban cika ma'amala da abinci ba a titi. Na fi so na dawo gida, a na samu naga an girka sai na abunnan, amma ba kasafai na ke son cin abinci ba a titi sosai gaskiya.

Umm, wane irin burodi ka fi so? Na fi son amfani da abun da ya danganci, ah burodi na fi son gasasshe wanda ya kasu sosai.

Eh kwamfuta ina da ilimin kwamfuta, ah ta yadda wani zai bani dama ne in sarrafa shi ko da ba duka ba. Na dan san wani abu da ya danganci kwamfuta.

Eh lallai ni mutum ne mai sha'awa na ga na koyi wasu yaruka bayan yare na wannan kama abu ne daya danganci fullanci da Yar- da Yoruba da, da kuma yaren Igbo ina san su.

A'a na fi son takalma marasa nauyi gaskiya. Ni ban son takalma wanda su ka yi nauyi sosai. Na fi son takalma marasa nauyi. Na fi jin daɗin tafiya ko mu'amala tare da su.

Abun da ya danganci, ah iyo ko ninkaya a cikin ruwa, nakan samu na yi kamar swimming pool haka. Ah ko wank ya ƙaramin rafi haka nakan shiga.

Akan ajiye kuɗi a asusun banki ko ƙaramin ma'ajiyar kuɗin ajiya ta. Duk wannan wurare ne waɗanda ke ajiye kuɗi amma ba a gida ba saboda yanzu ba ana ajiye kuɗi a gida sai dai a riƙa yawo da katin cirar kuɗi don wasu buƙatu.

Ina yin karatu kafin na kwanta kamar shafi biyu, shafi uku hakan nan. Eh, kusan duka kafin na kwanta shafi uku, shafi huɗu nakan, nakan karanta su.

Ana samun hutu amma ya danganta hutu na rashin lafiya ko na wani tafiya da bukata naka da ya kama amma kuma normal hutun wanda ma'aikata sukan samu suka aka samu. Ba abu da ya danganci sati ɗaya, sati biyu, wata ɗaya, wata ba zuwa wata biyu, wata ɗaya ana samun irin wannan hutun.

Eh akan tana faruwa gaskiya kamar yadda ka sani amma aruwa ne kaɗai yayin da mutum shiga wani ɓacin raye haka ko wani yaɓata mishi ko makwabtata amma hakanan.

Ba wani abinci da ya wuce nama, nama, naman kaza, naman akuya da naman rago to yadda ko kayan ciki, ko kayan cikin rago ko na abunnan ko na saniya. Nakan fi na fi jin daɗi yawa na abinci gaskiyan maganan kenan.

Na fi son a ice-cream a mai sanyi mai abun nan madara, ɗanɗano na madara mai sanyi. Lallai na fi son yiwuwar na ice-cream, sai kuma abun da ya dinga ci ya chocolate ice cream.

A gaskiya mu zagaye mutane ne masu yawa sosai sosai a Pamuk. Nada yawa sosai sosai. Sosai mutane ne masu yawa.

Mm gaskiya na fi ci da abun da ya danganci cokali, dan bancika san sa hannu, a abinci ba sosai. Na fi cin abinci da cokali.

Ah shekara nafi san abinda ya dangin ci a watan biyu, watan uku, watan hudu amma an wuce wannan to an shiga cikin damuna wanda kuma harkoki za kaga abubuwa sai de godiya kawai a wannan lokacin.

Aaa, gaskiya abinci abu ne na danganci abinci do mun tsaya wa mu a nan al'adarmu a ci tare, aaaa ƙwarya ko kuma kwano ɗaya da ka da jam da mutane.

Rage da ganci, kayan abinci, kayan shayi da kayan girki su duka wa'yannan abubuwane wanda mukan siya mukan kawo gida mu ajiye.

Awa maganan wanka kullum da safe, da safe kafin mutum ya shirya ya je gurun aiki ya je yayi wanka ya, ya wanke baki da sauransu ya sa kaya ya yi kyau.

Sometimes wani lokaci hakan tana faruwa amma ba kowane wani lokaci ba saboda wani lokaci ƙafanka za ka ji yayi zafi ya tara saboda babu in zagayawan jini. To gara inka miƙe ɗin ya fi maka daɗi.

Abin da ya danganci wannan duk sanda ko kayan suka tayaru, to mu kan samu injin wanki mu zuba su a ciki mu zuba ruwan wanki.

Na fi san ah, indai akwai wuta haka, a ginin, to na fi so na hau lift. Akan matakala, saboda matakala za ka hau kai ta lumfashi wani lokaci dukka ka ji.

Wani lokaci idan abubuwan suka yi yawa tana nuna cewa ta cika, sai a ɗan goge sannan a saka wasu tana cika.

A'a, ba abunda nake jin tsoro yanzu gaskiya, eh saboda na kasance namiji to mai zanji tsoro? Nida ba mace ba.

Eh, haka na san abinda ya danganci Android, nakan riƙe Android sosai fiye da iPhone ko Samsung.

Ta hanyar fuskantar, ah wanda suka daɗe a cikin al'amurin suka saba fuskantar, ƙalubale daban daban, to nakan same su domin su bani shawara.

Gaskiya nakan na ba da himma wurin na ga na halacci wurin aiki, a a a dai dai lokacin da ya kamata ba tare da na rage aa nayi latti ba ba tare da na rage lokaci ba.

Eh na fi son naman kaza ko naman kifi ko naman akuya ko naman rago. Wannan shine dangogin nama da nafi so sosai.

Gaskiya na kaiwa kusa mu ruwa da Mufa, bayan na zo shara da safe in naga ma shi Ma Mufa, in shara ƙura a jikin waji na da sauran ƙofofi da sauran waje a bangunan gida.

Duka biyun ina so gaskiya amma dai na fi son shayi. Ina son shayi sosai sosai amma dai duka biyun abu ne wanda na ke so amma na fi son shayi sosai sosai.

Ina sha abin da ya danganci a 'ya'yan itace, aa lemu, kankana da abarba da inabi ina son su.

Ina amfani da intanet aduk sanda buƙatar hakan ya taso ba tare da jinkirtawa ba. Nakan hau kan waya ko kuma kwamfutana nayi amfani da shi.

Sabulu na amfani da wanne daga ciki, ah dudu osin wani sabulu da muke ce ma dudu osin ko ah sabulu.

Gaskiya nakan ƙoƙarr na kakkauda kaya na gyara abubuwa da suka kamata kowanne ya kasance a inda yakamata saboda ban gudun asamu asara.

Ina amfani da, ah, hannun dama ne. Ni nafi anfani da hannuna na dama sosai-sosai fiye da hannu.

Eh sosai sosai na kanyi amfani da shi sosai ta hanyar sauraron wasu abubuwa hakan nan masu amfani.

Tallace tallace lallai akwai riba haka, akwai riba sosai sosai tattare da haka muke yi kokari sosai na tawanna kuma ɓangaren.

Sosai sosai. A'a, gurin aiki na sauran abokan aiki akan yi da irin wannan wasa na raha na barkwanci sosai.

Ta hanya muna kare kanmu daga sauro ta hanyar shiga cikin net, kwana a cikin gidan sauro, tun tayan da shi sauran baida wani hanya da zai shiga ya sameka balantana ya cutar da kai.